Eh ina tafiya kasuwanci. Ina zuwa kasuwanni daban daban domin yin kasuwanci. Ah kamar dai anan yankin namu ina zuwa irin kasuwannin Kafin Hausa, akwai kasuwannin Haɗeja da kuma dai sauran kasuwanni da nake zuwa domin gudanar da kasuwanci. Kuma kasuwanci nan ina saida kayayyaki ne, kayayyakin da ya shafi na waya, handsets ko phone, mobile phone. So irin wannan kayayyakin nake saidawa.

Eh ina fara aiki a kowacce rana, da misalin ƙarfe bakwai da rabi haka around seven thirty AM na safe. Saboda na kasance malamin makaranta ne ni, so ina tahowa makaranta around sabin, around sabin haka. Sannan seven thirty na iso makaranta sai na fara aiki irin cike record, a lesson note, da dai sauran aikace-aikace na makaranta. To a kullum haka na kasance ina yin aikina. Sannan kuma ina shiga class na koyar da ɗalibai har zuwa ƙarfe ɗaya da rabi. Kullum haka nake kasancewa a makaranta.

Wurin da nake tofa miyau, a waje nake tofa miyau bana idan ina ofis ko idan ina cikin ɗaki ko falo ina fitowa waje ne na tofa miyau ko kuma na shiga toilet. Na shiga banɗaki bayan gida kenan. Zan shiga toilet a nan nake tofa miyau amma bana tofawa gaskiya kamar a ɗaki ko ofis dina ko kuma dai a falo da nake zaune. Ina fitowa waje ne na 2fm yau. Wannan haka na kasance ina yi. Ko da yaushe idan naga ko in zo through windows, akwai window haka window da nake ofis ina ko window da nake ɗaki so zan zo na tofa miyau ta wannan window ɗin.

Eh gaskiya ina yin addu'a a kullum sosai kuma. Saboda ni musulmi ne. Kullum na kasance ina yin addu'a muna yin sallah a lokuta guda biyar. To ka ga duk lokacin da muka yi sallah muna yin addu'a a wannan lokacin. Duk lokacin da mutum ya sallan shi a day cikin sallah ɗin ko kuma bayan ya idda sallah ɗin to mutum ya kan yi addu'a. Saboda haka ina addu'a lokuta habbiyar a kowane rana sannan kuma da daddare na kan iya tashi da daddare na yi addu'a. Da duk lokacin da na san, aa Allah zai amsa addu'ata na kan yi addu'a a wannan lokuta ɗin.

Eh ina zuwa gidan fim amma tun ina yaro ba yanzu ba. Yanzu gaskiya ba na zuwa gidan fim saboda yanzu na mallaki TV, ina da TV, ina da talabishin kenan, ina da computer sannan ina da mobile phone. So ba sai na je gidan fim ba, da waya ta ko da computer ta yanzu nakan iya yin kallo ba dole sai na je gidan fim ba. So amma da lokacin da ba na da waɗannan abubuwa ɗin ina zuwa gidan kallo sosai ma frequently ko daily, it's a daily activity. Kullum sai na je gidan kallo da na je gidan fim.

Ina share ɗakina a kullum sau biyu a rana. Safe da yamma nake share ɗakina, sannan toilet dina ma haka nake wanke toiletdina safe da yamma. So haka nake gabaɗaya gidan ma gaba ɗaya compound ɗin ina share shi ne two times per day. Ina share sau biyu ne safe da kuma maraice, safe da yamma nake sharewa a kullum.

Eh ina amfani da matashin wuya so, saboda idan ba matashin wuya gaskiya ni bana jin daɗin kwanciya gaba ɗaya. Dole in zan kwanta sai na sa matashin wuya, na tasa wuya na tukunna. Nakan na in na kwanta shine nake jin daɗi. Zan ji na samu natsuwa yauwa zan ji daɗin wannan kwanciyar da na yi. Amma idan ban sa matashin wuya ba bana jin daɗin kwanciya gaskiya. Bana jin daɗi bana enjoying ɗin kwanciyar nan tawa sosai. So matashin wuya gaskiya yana da amfani. Ina da amfani da shi ina amfani da shi sosai ɗari bisa ɗari.

Kai gaskiya yace nake karɓar baƙo abu ne babba. Ina girmama lamarin baƙo. Ma'ana ina, ina mutunta baƙo na. Duk baƙon da ya zo mai kawo min ziyara gaskiya ina ba shi muhimmanci sosai. Ina kula da shi sosai yadda ya kamata. Domin ina haɗa masa abinci mai kyau, abinci da nama, da kaji, da sauran su. Sannan zan, zan sha minerals, zan sha drinks, na kawo masa drinks. Idan kuma yana da su ma a gida, masha Allah zan ba shi, zan ɗauka na ba shi wannan drinks din. Idan ba na da su kuma zan sayi wannan drinks din na ba shi. So gaskiya ina karrama baƙo na, ina mutunta baƙo, ina yi mar abinci mai daɗi, abinci sosai. Na sa na dafa mai delicious food sosai.

Ina cajin wayata da daddare yayin da zan kwanta bacci sai na sanya ta caji domin ta yi caji. To idan kuma ba wuta ne, idan ba wutan NEPA, lokacin ba wutan NEPA da daddare so na, ina veri ne lokacin an kawo wuta da safe ko da rana ko da yamma haka sai na sanya caji. Amma dai most, most of my time na fi cajin waya da daddare saboda daddare ne I'm less busy. Bana amfani da waya din sannan ba kira, bawani abu. Kowai bacci zan yi a lokacin, so ka ga sai na sanya hi caji a wannan lokacin. So hedai idan babu wuta sai na bari sai da safe ko da rana ko da yamma haka sai na sanya caji.

Ina amfani da matashi guda biyu ne. Ina amfani da guda biyu. Eh ina iya sanya wani a ƙafa, ina sanya wani a kai na matashin wuya kenan. Ina sanya shi a wuya ko a kai na domin na tasa kai na ko kuma na ɗora wani a kan, na ɗora ƙafa na a kan guda ɗaya din. So shine yace nake amfani da guda biyu kenan. Ɗaya a, ɗaya a wuya, ɗaya kuma a ƙafa na nake sanyawa. So haka nake amfani da su.

Eh ina sabunta shirye-shiryen kwamfutata akai-akai ma frequently. Ina sabunta su sosai yace ya kamata. Kuma sannan shima kwamfutan da kansa ina yawan updating nasa. Daga na ji ance an samu sabon software ko an samu wani sabon wani abu da zai sa kwamfutata yayi kyau, yayi lafiya, sau kan ye neman wannan abun na sabunta. Gaskiya ina sabunta sosai, sosai ina sabunta shirye-shiryen kwamfutata akai-akai sosai ma.

Eh ina mike jiki da safe. Sosai ma ina mike jiki. Yayinda na tashi daga bacci zan mike jikina sannan kuma ina yawan yin exercise. Ina exercise da safe da zan duka daina motsa jikina sosai yace ya kamata. Gaskiya ina mike jiki sosai ma. Ina mike jikina da safe. Eh da kuma exercise kamar eee different exercise suna nan kala kala exercise da nake da safe domin na motsa jikina.

Eh gaskiya dangina suna da yawa. Dangina gaskiya suna da yawa sosai amma dai dangina da suke gidanmu mu goma sha biyar ne. Fifteen we are fifteen in number duka wanda muke cikin gida, gidanmu ke nan gaba ɗaya. Toh amma muna da dangi da yawa gaskiya a gari. Yes muna da danginmu da yawa a cikin garinmu suna da yawa wasu ma suna wajen gari. Gaskiya we are many, muna da yawa sosai.

Eh ina da katin kasuwanci. Ina da kati na shaidan kasuwanci. Ma'ana ina da identity card wanda nake yana identifying ɗin wanne irin kasuwanci nake da dai sauran matsayi. Ina wannan harkar kasuwancin da sauran duka abubuwan da ke dauke da gaskiya ina da shi. Ina da katin kasuwanci sosai ma kuma ina da amfani da shi.

A'a, gaskiya na fi son shinkafa sama da tuwo. Amma tuwon ma idan tuwon shinkafa ne, miyan yakuwa miyan taushe ko miyan alayyahu, a to ni lafiya lau. Wannan ya fi min gaskiya, ya fi burge ni. Ma na, fi jin daɗinsa. Amma gaskiya ina matukar son shinkafa kamar shinkafa da wake haka ko shinkafa da miya. Gaskiya ina matukar son wannan abun sosai, yana burge ni.

Eh gaskiya ina son zama kusa da taga, saboda zafi. A lokaci da yawa ina yawan jin zafi. So shi ne ya sa nake son zama kusa da taga. Saboda ina shan iska, ina samun iska dai tana higa jikina. Toh shi ne ya sa nake yawan zama a kusa da taga. Saboda ina matukar jin daɗi na ji iska ana hura iska. Iska yana shigowa ta ƙofa da kuma ta window ɗin da taga kenan. Toh gaskiya ina matuƙar jin daɗin zama a bakin taga sosai.

Idan babu wutan lantarki, ina amfani da wayata ne ko kuma ina amfani da kwamfutana domin yin aikace-aikacena. A matsayina na software developer ko kuma software engineer. So gaskiya ina yawan aiki da kwamfuta ko da babu wutan NEPA idan babu wutar lantarki. Saboda a kwamfuta nake duk wani aiki nawa da nake yi. Sometimes kuma, ah, ta wayan hannu waya cell wannan mobile phone kenan. Wani lokacin ina amfani da shi shima idan babu wutan NEPA.

Eh ina zama kan gwiwa. Wani lokacin ma a cikin sallah yayin da nake yin sallah ina zama kan gwiwa. Wani lokacin kuma yayin da na zo gida ko na zo gaida mahaifana, so nakan iya zama kan gwiwa saboda na gaisar da su domin na ba su girma, na girmama su na mutunta su. So lokaci da yawa nakan iya zama a kan gwiwata saboda wannan.

Eh ina tafiya wurare daban daban kamar zuwa makaranta da nake, kamar zuwa, ah, masallaci, kaman, kamar zuwa kasuwa da nake. To wani wurin idan da nisa ina hawa abin hawa ne, ina hawa kamar mashin ma na motorcycle haka ko kuma moto. Idan kuma wuri ba me nisa bane, zan yi tafiya ne da ƙafa. Zan tafi da ƙafata naje ni wurin idan bai da nisa. Idan kuma yana da nisa haka ba waye nisa sosai ba, so in kan iya hawa tricycle haka, tricycle, ah, keke nafef kenan, ko na hau bike naje wannan wurin da zan je ni. Ko kuma sometime akwai bicycle da nake hawa naje wurin da zan je ni idan ba me nisa bane.

Eh gaskiya ina son buɗe taga a ɗaki saboda bana son zafi kuma ina son ventilation. Ina son yawan iska yana shigo ɗakin da nake, so shi ne ya sa nakan iya buɗe. Ina buɗe, ina buɗe, ina son dai ina matuƙar son buɗe taga sosai a ɗaki saboda yana sa mun iska mai kyau tana shigo ɗaki ɗin. Sannan kuma bana son zafi yana takura mun, so shi ne ya sa.

Eh ina motsa jikina kullum. Kullum da safe idan na tashi ina motsa jikina. Ina ɗan yin haka dai exercise haka, ɗan training training haka da nake da kuma ɗan jogging. Ina yin jogging haka da safe most of the time. Sannan kuma da yake ni manomi ne ina zuwa gona. Ina yawan zuwa gona na yi ayyuka na ƙarfi haka, aiki da, da kayan aiki na gona. So gaskiya ina motsa jiki sosai kuma.

Eh ina raba wurin da nake a yanar gizo. Ina rabawa gaskiya saboda wani lokacin ina aiki da VPN zai sanya na canza irin location da nake zaune haka ko kuma irin wuraren da nake shiga nake ma'amala a yanar gizo gizo gaskiya nakan iya canza. Wani lokacin ka ga ana amfani da WhatsApp, TikTok, ah Facebook da dai sauransu ko browsers haka ko idan zakayi browsing ko idan zakayi wani abu gaskiya ina yawan canza wuraren da nake ma'amala dasu a yanar gizo gizo gaskiya sosai kuma.

Launin labule na ko launin labulen mu na gida brown color ne. Brown color so shi ne launin labulen da nake, da nake da shi a gida. Eh wannan shi ne brown color yauwa ko kuma ace kofi ko, ko kuma kofi color so haka abin yake, haka kalan shi yake.

Kai ina shan madara sosai. Ina shan madara sosai kamar madaran shanu Cow Milk kenan. Ina yawan shan Cow Milk. Ina siya, ina sha sosai. Sannan kuma normal milk ɗin ma madaran ina sha, ina saya ina sa, ina sawa a shayi haka idan zan saya tea and bread. So ina amfani da madara gaskiya sosai. Daily, kusan daily haka ko weekly gaskiya ina yawan frequent aiki da, da madara sosai.

Gaskiya na fi son hawa lift, saboda lifta yafi sauri. Idan zaka je wuri cikin ƙanƙanin lokaci zai kai ka ba tare da ɓata lokaci ba. So gaskiya na fi son hawa lift saboda shaf shaf wizin minute or wizin seconds ka yi rishin target naka, ka yi ricin wurin da kake so kaje ka zai kai ka cikin, cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda haka gaskiya na fi son lift kuma ina amfani da lift.

Gaskiya na fi son kofi, saboda kofi abu ne wanda zai sa ka ji daɗi, ka ji sanyi a ranka. Kofi abu ne mai daɗi, gaskiya yana da daɗin matuƙa. So shi ne sa gaskiya na fi son kofi a fiye akan shayi. Kofi yana da daɗi, yana matuƙar burge ni. Ina jin daɗi ga ƙamshi mai daɗi. Kofi yana da ƙamshi mai daɗi saboda haka yana matuƙar burge ni. Ina jin nishaɗi, ina jin daɗi idan ina shan kofi saboda haka kofi gaskiya ya fi burge ni. Na kuma fi, na, na fi, na fi son amfani da kofi.

Ina amfani da Airtel. Ina amfani da waya kamfanin Airtel, Airtel P70. Airtel P70, so da shi ne nake yin amfani yanzu haka. Yanzu haka ma wannan wayan da nake amfani da shi is Airtel P70. Gaskiya wayan kuma yana da daɗin aiki. Ina jin daɗin Airtel sosai ɗuri bisa ɗari. Shi ne ma ya sa nake amfani da wayan kamfanin Airtel.

Eh gaskiya ina son in dafa ƙwai. Kuma ina son a dafa shi ne ba wai a soya ba. Ban son ace an soya shi, na fi son ace an dafa. Idan aka dafa sai na sanya a cikin abinci na yayyanka shi a cikin abinci na na ci abinci da shi. Ko da irin shinkafa da wake ne ko shinkafa da miya ne, so ina so ace na dafa ƙwai na sa a cikin wannan abincin nawa domin na ci tare da wannan ƙwai ɗin.

Ni na kasance malamin makaranta ne, saboda haka ina bin timetable na aikin da nake yi a kullum kenan. Idan inada class, zan shiga class naje nayi lesson nawa sannan na fito. Idan kuwa banada class, so ina zaune ne a ofis. Ina ɗan rubuce-rubuce kamar lesson plan, ina rubuta lesson note da dai sauran cike record da sauran abubuwa da ya kamata ace na gudanar, ah, a makaranta. So ni haka nake gudanar da aikina gaskiya. Ina bin tsarin timetable namu na school na makaranta. So wannan haka yake.

Eh gaskiya ina aiki da kayan aiki daban daban da dama. Ka ga dai misali kamar aiki da nake yanzu na koyarwa na makaranta, ina aiki kamar da littafi, ina aiki da chalk alli kenan, sannan na aiki da biro a bangaren makaranta da kuma sauran littattafai da muke amfani da su domin bincike na karatu. So ina kuma aiki na bangaren kasuwanci, wannan shi ma ka ga daban. Sannan ina aiki na bangaren aikin gona, noma, noma da muke na zamani haka. So himma ka ga kayayyakin aikinsa kamar sun haɗa da irin fatanya, irin magirbi da sauran kayan aiki dai haka.

Gaskiya abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine zumunci. Ma'ana ace mutum duka wani abu da ya same ka idan abun alheri ne mutum abokinka da zai zo ya jajanta ma ya ma farin da ya taya ka farin ciki. Idan abune na baƙin ciki ma ya same ka abokinka da zai zo ya taya ka, ya taya ka baƙin ciki ya taya ka kuka. So wannan shine abin da yafi. Sannan kuma bada shawara mai kyau a ce abokinka yana ƙoƙarin ya baka shawaran da ya dace saboda ka samu rayuwa mai kyau saboda kai abu wanda ya kamata a rayuwan ka.

Eh ina shuka tsirrai a gida. Dan yanzu ma gidana haka akwai irin umbrella fruit kenan, sannan akwai zaitun. So wannan akwai kuma banana ayaba. Gaskiya ina shuka tsirrai a gida sosai kuma yanzu ma haka ina tunanin na sayi, na samo mangwaro na kuma samo guava suma na zo na sanya su a cikin gidan. Eh gaskiya ina shuka tsirrai gaskiya a gidana sosai kuma. Saboda yana da amfani yana kuma da muhimmanci ga rayuwa.

Gaskiya ina taimakawa mutane sosai da kuɗina, da ƙarfina da kuma shawara. Da duk abin da ya kamata sai na taimakawa mutane. Gaskiya ina yin bakin ƙoƙari na domin naga, ah, al'umma ta ci gaba, mutane sun ci gaba ko mutanen da muke tare da su sun ci gaba. Gaskiya na iya bakin ƙoƙari na domin taimaka musu da duka abin da Allah ya hore min, da duka abin da nake da shi. Ko da na kuɗi ne, ko na kaya ne, ko na, duk wani abu ne da nake man, da na mallaka, so nakan iya taimakawa dashi.

Eh ina yin iyo gaskiya. Ina zuwa ruwa domin muna da dams a nan muna da ruwa a nan yankin saboda mu manoma muna noman shinkafa ne, manoman shinkafa ne mu. Saboda haka muna da ruwa muna da availability of water a area mu saboda haka ina yin iyo sosai. Ina zuwa jeji ina zuwa wurin dam da wurin dam ko in naje gona so ina zuwa nayi nayi na shiga ruwa nayi iyo nayi wanka da dai duk abun da ya kamata.

Kai! Gaskiya ina matuƙar farin ciki. Duk ranar da za a biya albahi, ina matuƙar farin ciki sosai. Farin ciki marar misaltuwa, sosai ina farin ciki. Ina murna, saboda in na samu kuɗi zan biya buƙatuna na rayuwa. Zan sayi abubuwa da ya kamata na saya ko irin abubuwa da suka ƙare na kayan abinci da sauran abubuwa. To gaskiya ina matuƙar farin ciki da ranar da za a yi albashi gaskiya sosai ma.

Eh gaskiya akwai hanyoyi da yawa da muke sadarwa a wurin aiki kamar ta hanyar wayar sadarwa. Wannan waya kenan wayan hannu telephone ko mobile sorry mobile phone kenan muna wannan sa. Nan kuma akwai communication da ake verbal communication. Idan mutum kana kusa da shi ko in ka ce ka shiga class ne ko ko dai kana wurin kana wani wuri kana aiki ne so mutum yakan iya zuwa ya kiraya ka ko kuma dai ku zauna ku tattauna a kan wani abu da ya taso ko a kan wani abu da yake ko karin faruwa ko wanda ya faru. So haka muke sadarwa gaskiya a tsakanin mu mutum zai iya kiran ɗan uwansa ko dai ta waya ko kuma dai haka kawai za ka kira, "shi ta muriyan shi."